Yaya unguwarku take da dare? Unguwa mu tana kasancewa da haske da daddare sabida akwai wuta lantarki a unguwar mu, sannan wata lokacin akwai wutan sola da ake sa mana, da dai sauran su kuma yanayin unguwan mu tana da tsaro.